Yaya kake son dafa kwai wai shin kai kana ma cin ƙwai. Wane irin ƙwai kake ci? Kaza, ƙoko ƙwan zabo, ƙokwa ƙwan talo-talo, ko ƙwa ƙwan agwagwa. Wane irin ƙwai ne ka fi so a rayuwar ka, wanda kake ci?